Gaskiya lokacin shekara da na fi so shine lokutan da ake sanyi ko kuma ake ruwan sama. Gaskiya dan ba wani kalan lokaci da nake so kamar lokacin sanyi. Dan a lokacin sanyi ina samun nishadi, ina samun jin daɗi da walwala. Amma irin lokacin hunturu ina tsoron mura, ina tsoron ƙura da sauransu suna shiga hanci. A gaskiya ni mutum ne wadda baya son ƙura. Bana son ƙura sosai sosai gaskiya. Gaskiya lokutan da na fi so a shekara ke nan lokacin da ake sanyi kuma lokutan da ake irin, a hunturun ma dai ana sanyi amma sanyi mai ƙura ne. Amma ni kalan lokacin da na fi so gaskiya lokacin da ake ruwan sama. Dan shi ne irin lokutan da na fi so a rayuwana. Dan in ga in na ji wuri yana da sanyi zan so in zauna. In na ji wuri, wuri ba sanyi baya mun daɗi gaskiya baya mun daɗi kwata kwata. Amma dai in akwai lokaci in akwai sanyi a wuri za ka ga na zauna. Ina samun sanyi bacci ma zai kama ni ni ban sani ba. Saboda ni mutum ne mai son sanyi sosai sosai gaskiya. Ina son sanyi, ina son wuri mai sanyi, ina son kuma abu mai sanyi. A lokutan shekarar da ake ruwa gaskiya ana samun shuki. In je gona in yi shuki, in shuka abubuwa, in shuka iri iri daban, in shuka shinkafa, in shuka masara, in shuka maiwa, su dawa da sauransu gaskiya kuma ina jin daɗin haka. Ina jin daɗin haka. Da shike ruwa na zuwa shuki na da sauran abubuwan duka suna girma. Amma ka ga lokutan irin hunturun nan gaskiya bana jin daɗin haka gaskiya lokutan. In banda ƙura ma ba abin da zai dame ka. Ƙura ne ko ta ina ƙura ne zai shiga hancin ka. Ƙura ne zai dame ka a maƙogwaro, ƙura ne zai dame. Ko ina fa mura za ka ji ya biya addabe ka, ya addabi rayuwan ka. Kai! Gaskiya lokutan shekara dai da na fi so in an tambaye ni ko sanyi ko zafi ko kuma lokutan hunturu zance sanyi. Dan gaskiya zafi ma ba daɗi fa. Wallahi zafi ba daɗi, bai da daɗi sam sam. Zafi ma in wani zafin ya addabe ka ma za ka rasa ya ya kake ciki. Me kake ciki? Zafi bai da daɗi gaskiya sosai sosai. Amma ka san wani lokacin in anyi ruwa misali in anyi ruwa irin ruwan farko farko hakan nan zafi ne ruwan zai tayar. In anyi zafi sosai ruwan ya, ruwa ya duki ƙasa ƙasa mai zafi to turirin da sauran abun kuma shi ne zai tashi ya koma sama. In ya koma sama sai ya haɗo haɗari, haɗari kuma ya haɗo gajimare da sauransu. Shi kuma sai gajimaren in yayi nauyi sai ya sako ruwa. Gaskiya lokutan da nake so ke nan. Lokutan ruwa ko ta ina inji sanyi na ji sanyi ko da ace ba wuta, ban kunna fanka ba ko wani abu haka zan iya bacci. Irin lokacin da na fi so ke nan kuma irin lokacin da nake jin daɗin zama ke nan. Ko da ace bana gida in ina zaune a waje ko wani abu hakan nan gaskiya ina jin daɗi. Dalilin shi ne yanayin, yanayin dai kawai. Yanayin weather, yanayin abubuwa da sauransu gaskiya ina jin daɗi, ina jin daɗi. Dan sanyi, sanyi abun so ne gaskiya. Sanyi abun so ne. Dan kuma yaushe ina shigo ɗakina ina ji irin kalan sanyi da ina shiga ina ji kalan sanyi sai inji wani daɗi in yi murmushi a fuska na. Saboda kawai ina ji ɗakina ya ɗauka sanyi ya ɗauka, nance kai! Ko da ace ban kunna fanka ba ko ban buɗe taga ɗina ba na san cewa ka! Gaskiya baccin yau zai yi daɗi sosai sosai. Kuma gaskiya ina jin daɗin lokacin shekara haka gaskiya kuma bazan boye ba. Lokacin shekara mai sanyi lokutan da na fi so ke nan, lokacin abun da nake so ke nan. Kuma gaskiya irin kayan marmari da sauransu za a sassamesu su mangwaro da sauransu shiyasa nake son lokaci haka.

Gaskiya, da farko, abubuwa mafi muhimmanci. Abu mafi muhimmanci a kasuwanci gaskiya suna da yawa. Bari na fara dai, suna da yawa gaskiya. Abubuwa mafi muhimmanci, wanda za a same shi a wajen ɗan kasuwa, wanda yake da muhimmanci da daraja. Gaskiya suna da yawa. Na farko, ɗan kasuwa yana son ka mutunta shi. Mutunci. Gaskiya zan ce na farko mutunci yanayin yadda za ka kula hakalla da mutum. In baya ganin mutuncin ka ko baya ganin girman ka, ko in ce baya ganin kima da darajan ka, gaskiya, kasuwancin ba zai zamanto ya yi kyau ba. Shi ya sa kullum ganin mutuncin mutum babban abu ne mai kyau sosai. Na biyu ko, zan yi cewa yanayin mutum, kamar in ce yanayin yadda mutum yake magana in ya zo yana kasuwanci, yanayin yadda magana dama iyawa ce, iyawa ce. In mutum ya iya magana, ya san yadda zai sarrafa shi wanda suke kasuwanci da shi. Gaskiya mutumin zai ji daɗi. Kaman ni yanzu in dai ka iya magana, ka san yadda za ka ce mun kaza, ko da ace na saya abu kaza, riban ko da kaɗan ne zan samu. In ka san kalan magana da za ka faɗa mun, to gaskiya, zan zama za ka samu rangi sosai sosai a wajena, kasuwanci, kuma mutum a ce kasuwanci, eh, mutum ya zamanto ya riƙe amana. Riƙe amana a kasuwanci, gaskiya yana ɗaya daga cikin manya manya abubuwa da muke fama da shi yanzu. Mutum za ka ɗauko yaro daga cikin ƙasar gumin Talauci, bai da naci, bai da nasha, ka ɗauko shi ka ba shi dukiyar ka. Ya riƙe, amma kuma za ka kalla, ya ci amanar ka. Cin amana a kasuwanci gaskiya ya yawaita a zamanin yanzu sosai sosai. Mutane da yawa za ka ɗaura su a kan dukiyar ka, amma za su yi ta zamban ka. Za su yi ta cucin ka. Za su ɗauka kai ba ka san ma menene amfanin wannan kuɗin ka ba, menene amfanin shi. To gaskiya, muhimmancin abu, abun da yafi muhimmanci ni da nake gani ke nan, mutum ya riƙe amana shine na farko. Don in ba ka riƙe amanan mutum ba, gaskiya kasuwanci gaskiya, za'a samu matsala. Don yanayin kasuwar ma zai canja. In kana zamban mai gidan ka kan, ai kullum kasuwancin ba za'a dinga ganin riban da ake samu a ciki ba, sai dai kullum kuwa a dinga ganin faɗuwa. To gaskiya, shi ya sa nace abun da yafi muhimmanci a kasuwanci ke nan, riƙe amana. In ka iya riƙe amana to gaskiya ba wanda bazai so ya yi aiki da kai ba. Ba inda baza ka iya, baza ka yi aiki ba. Gaskiya riƙe amana babban abu ne. Kuma mutum ya zamanto yana da haƙuri, haƙuri. Koma me za ka yi a rayuwar duniyar nan, in kana da haƙuri shi ke nan. In amma ka kaza ka yi haƙuri. Komi a rayuwar duniyar nan, komi a duniyar ne, lokaci ne, yana da lokacin shi. Komi yayi yo farko, zai yo ƙarshe. Komi in anyi abu yanzu haka ya faru, anjima ya wuce. In ka sa a zuciyar ka, shi ne zai dame ka. Ka cire shi a zuciyar ka, ka cire shi a ran ka. Komi ka yi haƙuri, ka bar wa Allah. Shi yake yin komi. Shi yake ganin komi. To gaskiya in an riƙe muhimmanci, abubuwan da yafi muhimmanci a kasuwanci, zan ce riƙe amana da haƙuri, da kuma ganin martaba, ko in ce ganin girmama juna gaskiya ba ƙaramin abu bane. In dai a kasuwanci za'a samu mutum me ganin darajan wani, yana da haƙuri, baya cin amanar mai gidan sa, gaskiya wannan ba ƙaramin mai riƙe amana bane, ba ƙaramin ɗan kasuwa bane. Don, gaskiya a kasuwanci in za a samu mutum me yin haka, gaskiya yana da amana. Kuma mutum ne na Allah gaskiya. Mutum ne na ƙwarai. To gaskiya, yana da kyau mutum a ce in za ka yi kasuwanci, ya zamanto cewa wa'innan abubuwa kana da shi. Ko da ace wani abu, ko da ba ra ka iya yin sosai sosai ba, ka yi ƙoton ƙocin abun. Ka yi ƙoton ƙoci, ko da kaɗan ne ka yi shi. Ka gwada. Ai Allah ne yake komi. Ka gwada.